Gaskiya ina karɓan baƙo da hannu bibbiyu saboda an ce baƙon ka annabin ka. Kayi ƙoƙarin karɓan baƙo da hannu bibbiyu nakan ba ma baƙo na ruwa ya sha farko sannan muyi.

Gaskiya nafi son tufafin auduga, saboda yana da laushi sosai sosai a ƙafa. Shi yasa nafi son tufafin auduga, saboda kana tafiya ma, za ka na jin daɗin tufafin sosai sabida laushin audugar.

Gaskiya na fi son malamin Inter Science ɗina lokacin a makaranta ta sakandare, saboda yana koya mana abubuwa da dama. Shi yasa na fi son malamin Inter Science ɗina.

Launin da bangon mu suke gaskiya yana da haske da kuma ƙyalli kuma fari ne kallan bangwanmu, kuma dogo ne yana da faɗi.

Muna amfani da kayan aiki da dama kamar injin niƙa, saboda, da shi muke markaɗe kayan abincin restaurant ɗinmu sosai kamar kayan miya.

Eh, nakan buga rubutu da sauri musamman ma a kwamfuta. Kwamfuta na koyi ta tun ban gama wayo sosai ba. Shi ya sa na koyi buga rubutu da sauri. Na haddace keyboards ɗin sa sosai.

Eh, ina iya ɗinka tufafi sosai ma. Musamman kayayyaki na suka kwakkwance. Nakan zauna da kaina na ɗinka tufafi wani lokutan ma har sabbin kaya. Nakan zauna na ɗinka sabbin tufafi da kaina.

Gaskiya na fi son bada kyautar kuɗi. Ta fi min sauƙi da na bada kyautar abinci. Wasu lokutan ina da ƙiuyar dafa abinci kuma ina so na yi kyauta ko sadaka a lokacin, shi yasa na fi son bada kyautar kuɗi.

A'a, bana sanya bel kullum sabida ba kowane sutura tawa yake buƙata na saka mai bel ba. Idan na saka sutura mai buƙatar bel ni nake saka bel wanda kuma baya, bai cancanci na sa bel ba bana sa wa.

Gaskiya ina amfani da wayata sosai ba adadi. Ba zan iya ce ga adadin sau nawa nake amfani da ita ba. Ina amfani da wayata sosai sabida duk wani harkokina akan waya ta ke. Shi yasa nake amfani sosai da waya.

Eh, nakan cira tabalma a gida saboda ba ko ina nake shiga da takalmi ba. Sakamakon ina sallah, ko in ce muna sallah a gidanmu, so ba ko ina nake shiga da takalmi ba. Ina cire takalmi a gida.

Abin da nakeyi da ragowar abinci shine, idan akwai wuta nakan saka a firji sabida kar ya lalace kar tayi yauƙi ko ta buga ko kuma idan babu wuta na barshi a buɗe sannan sai na ɗumama da safe.

Gaskiya na fi son kallon fim ɗin Indiya, fim ɗin Indiya sabida ina son soyayya sosai. Shiyasa nafi son kallon fim ɗin Indiya. Indiyan suna soyayya sosai a fim ɗinsu kuma. Sakamakon ina son soyayya.

Ina amfani da hannun dama, hannun dama ce nake amfani da ita gurin cin abinci, gurin rubutu, gurin ayyuka aike-aike, ayyuka na gida da na waje kuma da ita nake alwala.

Eh, nakan kunna sanarwar apps saboda suna taimako gurin ababai da yawa, musamman idan ka manta za su tunatar da kai ba za su taɓa bari ka manta da abun da kake gudanar da su wa.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda yana da matuƙar muhimmanci ka rufe bakinka idan kana hamma. A addinance ma, a addinin mu zance yana da matuƙar muhimmanci rufe baki lokacin hamma.